Mhm Salishoo ya kwana biyu kamfanin samu na shigo a rikodin ba. Har yanzu kuna tambaya ku kace murya nani sama da karfi uku wa haka. Murya nawa karfi mana? Murya, mu haka ne ba murya mata ban nisha. Ne murya nane kam murya nawa karfi ne kuka. Gaskiya murya na mai karfi ne wallai.

Ana tambaya na ko ina biya kuɗi ta waya. A'a ina biya kuɗi ta waya mana. Yanzu duk harkokin rayuwan nan yanzu haka ai ya koma ta waya kenan. Ina biyan kuɗi ta waya kuma abun da nake biya da shi shine kaman ina biyan kuɗin wuta, ina biyan kuɗin ruwa, ina biyan kuɗin wuta wutan lantarki, ina biyan kuɗin zubar da shara, ina biyan kuɗi gasu nan dai kuma duka ta waya nake yi, duka ta waya nake yanzu. Ga wannan abun kuma a-a application ɗin da nake amfani da shi na biyan kuɗin ma ina amfani da Opay. Bayan ina amfani da Opay ina amfani da Kuda. Bayan Kuda kuma ina amfani da United Bank of Africa ana kiransa UBA kenan. Bayan UBA nan kuma ina amfani da MiniPay. To kalla dai akwai application ɗin daban daban wanda nake biyan kuɗi da shi amma for now kam a yanzu kam ina biyan kuɗi ta waya wallahi kuma ya fi sauri kuma ya fi bani duk abin da nake bukata.

A ni kam ina zuwa wurare da wuri mana daga baya. A ni kam daga da wuri nake zuwa wurare kam gaskiya, har ga Allah. Na ɗaya, dalilin da zai ce maku ina zuwa wurare da wuri shine na ɗaya duk abun da za ka yi, kaga ne? Duk abun da za ka yi, inde har za ka iya samu kana ɗan zuwa da wuri-wuri, na ɗaya zaka fi, zaka fi kama sahun gaba. Na biyu kuma za kai duk abun da za a yi a idonka za a yi komai. Za ka samu wani abu kamar munafurci ba ko wani abu kamar maka mancin haka? Duk abun da za a yi a gabanka za a yi. Kuma zuwa wuri, zuwa wuri kuma da wuri kuma yana da kyau sosai. Yana ƙara ma personality naka na gurin aiki kuma yana sa kuma mutum ya zama a ganka da wani hali mai kyau. Amma ka ga mutum za ka ga baya zuwa wuri da wuri kaga an ganshi kamar mutumin banza ne. Ka gane ni? Ai. Mutumin banzan nan shine mutumin da baya zuwa wuri da wuri. Za kagan shi kullum shi daga baya kawai yake zuwa abunsa. Kuma ka ga wancan abun kuma bai da kyau. Ba abu bane mai kyau ma ga ɗan adam.

Kuna tambayar nawa sa'o'i da nake kallo a wayana? Akwai wansu sa'o'i daban-daban da wanda muke kallo a wayana, amma gaskiya, ni kam banda asalin adalin nawa ne. Gaskiya banda adali na bazan iya gyama ku gashi ba gashi ba. Gaskiya don suna da yawa. Abin da ya sa ni ce bazan iya gayama ku adalin abun ba don suna da yawa ne. Wallahi.

A'a, gidan abinci da nake fi so, ai gidan abincin kala kala ne kam. Amma zan fara ƙirga muku dai. Akwai Arewa Restaurant, bayan Arewa Restaurant akwai Tantalizer, bayan Tantalizer dinnan kuma akwai Shop in Vast. Shop in Vast dinnan ma gaskiya ba laifi. Amma gidan abincin dai wanda na fi so sosai, wanda ina jin da'insa shine Arewa Restaurant. Abin da ya sa ina son Arewa Restaurant shine gaskiya abinci yana birge ni kuma abinci ne wanda ina ci shi ina tuna gida. Gaskiya ina tuna gida. Abinci ne wanda in ka je cin abinci a wajen, abincin gargajiya na arewa duka zaka samu a wajen, ko na bature, ko wane irin kalar abinci. Gaskiya in dai kana mutum yana wajen, in dai mutum yana arewa ne, in dai mutum yana arewa Restaurant dinnan ne, gaskiya ina ji wallahi ba babban cin sa da gida. In kana gani kaman baka gida ba ka Inda zaka iya gwada Arewa Restaurant dinnan gaskiya abincin su daban yake.

Eh, ina tambayar so nawa nake share gidana? A'a, tau. Wannan tambayan naku ɗai bai da abin da ya adaini so nawa nake sharewa. Duk lokacin dai da na ga ɗakin din ya dakin na yayi ƙura, duk lokacin da na ga--na dawo daga wajen aiki, na zo na ga gidan dukan gashi nan dai wata iri kamar bola, to gaskiya ina sharewa. To, ni kam ban da adali nawa nake share gida. Ko wanne lokaci dai, ko wanne lokaci ina share gida. Wallahi, wallahi ko wanne lokaci ina share gida. Amma ace je, inda za a kirga ne kam asalin sau uku ne dai nake share gida, da safe, da rana kuma da dare. Amma dai inda za a bi ma wai iri ina dawo gida yanzu duba menene akwai ko babu. Ko a ce maybe wuraren yayi datti ko wani abu ya kamanta haka. To, na fi so dai in dinga share gida kaman sau uku ko sau huɗu. Amma ni kam musamman ban da asalin adalin lokacin da nake share gida na. Saboda a koyaushe, a kullum, duk lokacin da na gani akwai gidan akwai datti, ina sharewa.

Kuma dai wallahi, wai sun sa mata tambayan kuma ta. Na tambayata ko ina son ɗakin, ɗakin na yayi haske. Babu wanda bai yi so abu mai kyau ba. Wallahi, wallahi babu wanda ba ya son abu mai kyau. Kowa yana son ɗakin sa yayi haske. Ba dole ba? To yanzu da ka zo kuna, kuna magana ko ina son ɗaki na yayi haske? To eh mana, ina son ɗakin na yayi haske sosai. Ayi haske ma shi ma wani ni'ima ne daban. Hmm, haske shi ma wani ni'ima ne. Ace abu ne haske, yace abu, abun, abu. Ah, har ga Allah gaskiya nikan. Hmm, ina son ɗakin na yayi haske wallahi, babu laifi. Har ga Allah. Ga in aiki akwai haske, za ka fi jin daɗin, za ka fi jin daɗin wannan. Za ka fi jin daɗin amfani. To ba haka ba. To aman ɗaki ne na ya datti ba zaka ji dadin shi ba. To kyansa dai ɗaki dai, za a ganshi fesfes. Hmm, ita yana da kyau.

Ah, kuna tambayana ko ina motsa jiki kullum. Eh, harga Allah, in ka ga dai ina motsa jiki kullum, dai gaskiya me be na ga kamar ban da wani aiki ne da yawa a wajen aiki, ban da wani aiki sosai ke nan a wajen aiki. Amma dai in dai ina da aiki sosai a wurin aiki gaskiya ba kullum bane nake zuwa motsa jiki. Irin gaskiya fa. Kaga motsa jikin nan kuma yana da kyau sosai. Don na ɗaya, zai saka ba za ka yi rashin lafiya sosai ba. Kullum za ka ji jikinka, za ka ji wani launi, za ka ji wani launi ne, na lafiya a jikinka kullum a tare da kai. Tabas in dai, in dai wannan ne dai, motsa jiki ne kan gaskiya. Tabas mutum ana ƙoƙartawa yana motsa jiki kuma ba kullum bane, ba kullum bane. A wurin aikinmu ne dai dai shi ne suka sa abun ya zama dole kullum kullum. Ka san mutum in dai mutum jamiu ne. In ka san mutum jami'in tsaro ne, ka san dole abun sai a hankali. Toh a wajena kan gaskiya ina motsa jikin dai, amma ba kullum kullum bane gaskiya. Amma kyawunsa dai yana da kyau mutum ya dinga motsa jikinsa kullum. Ko ba haka ba? Kanan ɗan motsa jikin kullum za ka ji, lafiyan ka ma daban yake. Wallahi lafiyan ka ma za ka ji daban yake wallahi. Alhamdulillah dai da irin, lafiyan da muka samu, da Allah ya bamu amma dai motsa jiki kam, ba kullum kullum muke motsa jiki ba. Ganan gaskiya ba, ba kullum kullum bane gaskiya muke motsa jiki. Mun fi, mun fi motsa jiki ranar Asabar da Lahadi. Ka ga, a mun fi motsa jiki ranar Juma'a, Asabar, Lahadi. Ka gan wa'innan kwanaki ukun nan, shine asalin lokacin da muke yawan motsa jikinmu.

Ina wannan tambaya ko ina raba abincin mu da mutane? Eh tabbas muna raba abinci da mutane wallahi gaskiya. Mutanen ɗin ma kamar marasa gali, kamar marasa ƙarfi ko almajirai ko tsofofi mutane haka. Eh shi ne in dai abinci ne kam gaskiya muna rabawa, don ɗabi'an na musulmi kenan. In dai kai kana, in dai kai ɗa adam ne kuma kana musulmi yana da kyau dai in dai ba zai, ba zai, ba zai dame ka ba kuma Allah ya hore maka gaskiya nakan raba abinci. Kuma rabon abincin nan kuma lada ne ake samu sosai. Bayan ladan nan, bayan ladan ma da ake samu kuma yana da kyau saboda zamantakewar na, na addinin Islama. Ko ba haka bane? To zamantakewar da muke samu a wajen addinin Islam ma to shiyasa muke samu muma mu raba abinci ma mutanen.

Abun da nake danna nishaɗi dai gaskiya yana da yawa. Aga allah abun da nake dayi, masu bayar da nishaɗi gaskiya yana da yawa sosai. Amma dai a targace dai bari dai in fara ƙirƙira muku dai na ɗaya ina zuwa nayi wanka a kogi. Bayan an gan zuwa wanka a Kogi magaske a waje na abu wanda yake sa ni nishaɗi. Na biyu kuma ina zuwa gidan biki. Na ce gidan biki, gidan casu kenan inda ake casu gaskiya. Aga irin wuraren can in naje wuraren can, ina na ji irin wuraren can shima babu laifi ina ɗan samu ina gaurayawa. Aga in naje gidan casun nan ina samu in manta da abubuwan da yake damuna, ɗan wasu matsaloli na. Ka gane. Abu uku kuma nake so kuma nishaɗi kuma ina zuwa eh dakin cecima ina zuwa bakin teku. Ka gan in naje bakin teku nan ina samu ɗan wiwi nawa, ɗan sigari na, haba ina ja ina kallon ruwa, ina kallon ruwa ina ɗan ga ɗan abun kiɗa na a gefe ina ɗan jin kiɗa gaskiya. Alhamdulillah ina jin daɗi da ya haka.

Wannan tambayan shi ma tambaya ne wanda yayi da kyau. Ana tambaya na wai. Wannan tambaya na wane irin naman da nake fi so? Irin naman da nafi so shi ne na ɗaya, ka ga naman rago? In ban samu naman rago ba in ban samu naman rago ba sai in samu naman saniya. In ban samu naman saniya ba kuma sai in samu kaza. Ka ga namonin nan guda uku nan? In ban samu naman sa ba, in samu naman rago. In ban samu naman rago ba sai in samu naman kaza. Na momin nan guda uku nan shine naman wanda nafi jin daɗi sosai. Abin da ya sa ni asali na ba mutum bane mai cin nama haka mai son irin ciye-ciye nan ba. To haka bane so sai yasa. To sai sa ina samu nama dai kamar naman akuya. Da naman akuya ma bana son naman akuya. In ba naman kaza ba, ina samu naman akuya. A'a naman akuya gaskiya bana son naman akuya don saboda yana da wani ƙarni ne daban wanda ƙarnin nan bana so. To bayan kwanaki in zan ci nama dai in ba naman rago ba ko naman shanu. In ban samu shanu ba sai in samu naman tinkiya. In ban rago ba, hayan rago sai ya na. To haka ne. Duka wannan namun ki na wanda nake amfani da shi, ki na wanda naji darinsa sosai, haka Allah.

Eh, ina da sa hannu a sakon, a sakonnin mu dai dan saboda a ɓangaren da nake aiki ma, a inda nake aiki ma ɓangaren asalin ɓangaren rubutu rubutu ne. A yayin rubutu rubutun nan kuma dole sai an haɗa dani. Wancan ɓangare rubutu. Kuma kagan dole kuma in dai kana ɓangaren rubutu rubutu kuma dole sai aƙwai inda za ka sa hannu a sako, a sakonin ku. Ko ba haka ba? Danni asali na aikin da nake aikin dispatch ne. Dispatch ɗin shine aiki in je in kai, in je in dawo, in je in kai, in je in dawo. Kuma wanda duk inda ake sawa mutane wanda za su kai, in inda ake sawa mutane wanda suna zaune. Kuma zaunen kuma ba zama dan saboda su su kansu ba. Don zama dan saboda zaman gwamnati. Mutane wanda zaka gansu suna zama ne dan saboda gwamnati. To irin wancan wuri wurin ne nake zuwa dan bada sakonin mu. Kuma kaga haka kuma dole sai da hannuna sai, dan kaga dole sai da sa hannuna kuma a sakonin mu. Don saboda su samu ya kai wurin su da wuri.

Umm, tabbas ina kwana a ciki. Ina kwana a ciki bana kwana a waje. A'a abin da ya sa ni ce na, ni a ciki nayi kwana dan saboda cikin yafi kyau kuma yafi dadi daya kamata. Duk wanda ya kwana a waje in ya tashi da safe zaka ji zai fara da wata tashi da wani abu kaman mura, wai tashi da wani abu kaman zazzabi, irin kaman su raɓaka duk zasu sauka a jikinsa. Ko ba haka ba amma kaga in kana kwana a ciki kuma, eh wannan cutar bazasu same ka ba dan saboda kana nan a rufe. Ko ba haka bane. So har Allah ina kwana nika ina kwana a, a cikin nake kwana ba a waje nayi kwana ba. Kuma cikin kuma yafi dadi yafi rufe asiri kuma wallahi wallahi, baran ma karya ba cikin dai Alhamdulillah yafi ko ina dadi.

A'a kuna tambaya ko ina zama kan giwa? A'a duk wanda ya samu giwa man zai zauna kan giwa. Amma a ɓangaren namu nan irin da muke nan gaskiya giwa wani halitta ne wanda gaskiya bamu samu shi sosai a wuraren mu nan. Saboda basu da yawa kuma in muna so mu samu irin wannan dabbobin kuma sai mun je gidan zoo kenan. Inda ake, gidan da ake ajiye dabbobi kenan ana kiransa zoo. So indai muna so mu hau kan giwa, indai kana so mu zama a kan giwa dole sai mun je ire wancan wuraren. A'a a wancan wuraren shi in samu muke ganin giwan ma ballantana mu zo mu zauna a kai to ka gane?

Eh, ina, ina iya duba lambar QR amma ba da ido na nake iya dubawa ba. Akwai wani application da ake kiransa QR Scanner. Akwai wani application da ake kiransa QR Scanner. Abunda ake ce QR ne, wurin wani nambobi ne wanda komfuta ya boye ma ido sannan ido ya gani ka gani? Toh da nombobi ne ta zarin daya asalin idonsa. Toh in dai kana so ka in dai kana so ka duba lambobin da ke cikin QR sai kana da wani application, application din ne da shi ake zuwa ayi scanning, a scanning shine za'a samu a fitad da lambobin da yake a cikin QR. Toh bayanin ku dai, yanzu dai ina iya duba lambar QR. Ina iya duba lambar QR da wani abu ana kiransa wani application. Application din nan da shi nake amfani da shi.

Ana tambaya da wani malami na fi so. Malamin da nake fiso shine a malamin addini akwai Malam Sheik Ja-- Malam Sheik Jafar. Ka ga Malam Sheik Jafar? Ko albani zaria? Ko Malam Sheik Ash Indai a cikin maluman na addini ne shine malamin da na fi so sosai. Saboda mutum ne wanda in yana tafsirinsa ko yana wani abu kaman wa'azi. Harƙwaƙwalwa ne, ne, yake shiga. Tafsir nasa harƙwaƙwalwa yake shiga wallahi tallahi. So dai, kuma haka kawai a ra'ayi, na kawai haka kawai ina son shi. Dan malamin yamun ne sosai. Shi ne mentor na wa. Malami ne wanda nake kwaikwaya ke nan. Wanda nake so in zaman kaman shi. Aka ce mentor kenan. So malami ne wanda nake so in bishi, ina kwaikwayon halinsa da abubuwan sa. Dan haka kawai yana burge ni sosai.

Ah ta, babban magana kenan. Kuna tambayyana wani irin kiɗa na fi so, na fi son ji? To dai, a zahiri dai irin kiɗa da nake ji dai indai kiɗa bai kai kiɗa ba shine ina jin tafsirin nawa, naji tafsirin na karatun Kur'ani nawa kenan. Haka bayan mun gama da karatun Kur'ani nan mun gama sauyan karatun Kur'ani mun gama ji wancan. Abin da ya sa ina son jin karatun Kur'ani don saboda yana ƙara mun iman, yana ƙara mun girma. Waƙa bane. To bayan haka ce indai mutum yana jin, yana son jin kiɗa. Ara mu ne dai a indai asalin addini ne, addinin Islama ko ara mu ne dai holaye. Kuma sai dai irin kana so ka sa, in sa kira. Waƙa da na fi so waƙa da nake son ji shine irin su R&B inna, na fi so irin waƙan soyayya inna. Bo bayan waƙan soyayya inna kuma ina je irin waƙan asalin party na, na Chawashuke nan irin rock, rock, rock. Rock in nan kuma ina so Baɗi ma irin waƙan da bana son ji fa. Amma wanda na fi so ji sosai ne a waƙan, waƙan wannan ne na fi son R&B blues. Irin waƙan soyayya, irin waƙan da yake tafiya a hankale, hankale wanda yake rasa jikin mutum. Irin wancan gaske na fi son irin wancan waƙan. Hmmm dan saboda mai sa na fi so jin wakan, yana fi shega jiki, na fi son jin ɗayansa.

Kuna tambaya na ko ina da katin kasuwanci. Ina da katin kasuwanci mana, sosai. A nan wajen idan baka da katin kasuwanci, ai ba ka cika ɗan kasuwa ba kuma katin kasuwanci wannan kuma yana sa kuma ka samu, kana duba intanet za su samu su zo kusa da kai. Kuma a ɓangaren kasuwanci kuma idan dai baka da katin nan gaskiya baka kai ba. In dai ɓangaren kasuwanci ne. So, kyawunsa dai mutum dai, har ga Allah ana so dai ka samu katin nan. In dai ka na da katin kasuwanci gaskiya, za ka fi more, za ka fi more wa kasuwar ka. Duk abin da kake siyarwa, duk abin da ka sa a yanar gizo duka za a yi, ba ka ƙula saboda kana da katin kasuwanci. Katin kasuwanci amma shi ma wani shaida ne daban na, eh, asalin kai ba, asalin ɗan kasuwa ne.

Kina tambaya ko ina iya kunna wuta? A'a, mna iya kunna wuta mana sosai. Haba! A'a Mallam, ina iya kunna wuta wallahi. Abu laifi. Ina iya kunna wuta. Kowanne irin wuta. Ma indai wannan ne ina iya kunna wa. A'a wallahi ina kunna wuta sosai ma.

Ah, tambayar ku ka ce nawa matashin da nake amfani da shi? Ah, matashin da nake amfani da shi gaskiya matashin suna da yawa fa. Amma dai, amma dai ace de in de a misali de kamar matashi kaman guda biyar. Eh gaskiya ace kaman guda biyar de babu laifi.

Kuna tambayana ko ina kunna Bluetooth kullum? Bluetooth, kamar waya ne a wajena. To kunna Bluetooth din ne ya zama mun dole ne kullum ina kunnawa. Saboda me sa ina kunnawa? Dan saboda yana taimaka mun wajen isar da saƙo, kaga Bluetooth kuma gaskiya abu ne wanda ina jin dadinsa sosai. Wajen magana kamar murya da wasu abubuwa de ina samu yana taimaka mun sosai.

In ta yi magana wai ina iya tuƙin mota. Ina iya tuƙin mota sosai ma har na ƙure ma wajen tuƙin mota. Na ƙure sosai wajen tuƙin mota, zan so ka ji da har an bani takardun shaidar ma fa irin wajen ƙurewan tuƙin mota. Zunzurutu yan da nake tuƙin har na je makarantun tuƙi dimma wallahi na samu ne⁴aji makarantun tuƙi sosai. To inda tuƙi ne kan gaskiya, ai ga allah. Ina yin tuƙi sosai.

Ina tambayawa ko ina ci ma manufa na tallace-tallace? Eh, tallace-- ina ci ma manufa na wajen fannin tallace-tallace dan saboda ni ma asali mutum ne wanda yake son kasuwanci sosai. To, in kasuwanci ɗin kuma gaskiya yana taimaka, yana taimaka mu taɓangaren da dama sosai. Don kaga tallace-tallace, tallace-tallacen nan gaskiya, har Allah malam, abu ne wanda muna dan samu muna dan ragewa. Yana dab mana ragewa wasu abubuwa sosai wajen, ma wajen wajen. Dan indai ka san mu asalin mutanen ma'aikacin gwamnati ne mu ke. Kuma ma'aikacin gwamnati ɗin kuma indai har, indai har zaka haɗa da kasuwanci gaskiya, dole sai ka, dole sai ka haɗa da kasuwanci indai kana soka ci ma, indai kana soka ci ma manufar tallace-tallacen ka. Kuma ga, duk da haka kuma dukka yana zuwa da irin tabangaren yanar gizo. So, dole indai kana suka ci ma manufar ka wajen tallace-tallace, dole sai kana yanar gizo. Dole kana amfani da yanar gizo.